Abun da muke yi lokacin da hutun mu ya fara, misali a makaranta shine abu na farko sai mu dinga yin abubuwan da ba mu saba yi ba, kaman kallo, kaman buga ball, kaman yin bacci, abubuwan da mu saba, abubuwan nishaɗi da jin daɗi haka muke yi saboda lokacin.

Ƙunga tunda ni malamai makaranta ne, kayan aikin da nake amfani da su suna da yawa. Abin da ya shafi koyarwa a makarantu shine kayan da daga cikin akwai fensir, akwai biro, akwai littafi, akwai textbook, akwai maker, akwai board don da ake rubutu da shi, akwai abubuwa abu a dai ire-iren su ne da ake amfani da su a makaranta.

In akace abu yayi fari zilla ba wani datti aciki. Bakin ƙirin shine yayi baki, yayi duhu sosai shine bakin ƙir. Jawur kuma ja yana nunawa. Tausai akwai yellow kaman kalan ƙwai, akwai kore na shuɗi, akwai kore, akwai wanin kore, akwai ash kaman kalan ta'a toka kenan.

Inda muke yin irin wuri lokacin da muke bacci mai tsayi, kwanciya muke iya samun bacci mai tsayi. Idan mutum ya samu lokacin da akwai sanyi ko ina ba zafi, yana taimaka. Abu na biyu kuma, mutum ya kwanta a kan gadon da mai kyau wanda zai taimaka wajen bacinsa wanda ba zai sa mai ciwon baya kaɗan ba. Wannan yana shikin abubuwan da yake sa mutum yayi bacci mai tsayi.

Matakan suna da yawa kuma yana danganta da gidan da su abubuwan. Abu na farko da yake yi shine a wasu dai sai a fara zuwa masallaci, a ba da kuɗin, kuma a ba da kuɗin, kuɗin sadaki. In aka gama ba da wannan, sai a je gidan, sai a raba abinci a wasu wajen kenan, wasu wajen kuma sai a raba dabino. Wasu wajen ana kaiwa kan wasu akwai abinda suke yi na yinin biki, wanda kowa da kowa zai je, zan je shaƙata. Sai dai su je su gaida iyayen ango da amarya daga can sai a kai amarya gida. Waɗannan daga cikin abubuwan da ake yi kenan.

Yanda ake shuka itace shine abu na farko don dama daga wani wajene mutum zai ciro zuwa wanna waje, to sai mutum ya ɗan binne ƙasan. Ƙasan yanda mutum zai binne, yanda zai zo daidai da sayen roots shine, shine wancan ganyayakin da yake ƙasa. Ya zo daidai da shi sai mutum ya binne ya rufe. Amma akanso a ɗan bar ɗan wajen da ruwa zai dinga ya dinga taruwa haka ake so.

Eh a waya ne ake ajiye tunda dama daga Janairu ya koma waya. Saboda haka waya nan gaba in zan nama wani ko wasu ta ƴan fan da wayoyi. Wayoyi ne gaskiya ba cika ajiyewaba sai dai wasu lokutan dai akan dakatar dashi ba'a fiya bawa kowa wani abu saboda akai ko waje ko wani abu wajen da yaƙa cintinta aka yi shi akan.

Gaskiya ni bana kaiwa waƙa lokacin da nake wanka saboda babu wanda ya kamata ba. Mu addini na bai yarda da haka ba saboda ita yana da ƙaramuciya mutum cewa danginmu akan. Saboda haka ni gaskiya bana kunnawa saboda bai da kyau ba kuma dai na ɗabi'u da kuturta. Gaskiya babu wanda ya kai waƙa lokacin da yake wanka.

Abunda yake fara kawo min a ranan da baiyi kyau ba shine nagan abu mutum ya samu, ya samu labari mai alkhairi ko ya samu cigaba a rayuwar shi ko ya samu aikin ko kuma wani abu da mutum yake nema ya same shi ko kuma in gan cewa mutane suna yin abunda ake so ko kuma in je tiyata sanadiyan wasu sun yi abu shine abunda ke faran tamin.

Ni gaskiya bazanyi karya ba. Ni banda wani hali na raba kuɗin dayake shiga kofi da wuta. Har yanzu bankawo nasara ba, amma nan gaba nima ina son dinga haka saboda haka yanada kyau kuma yana taimakawa yanda in bai kashe kuɗin da yakamata ya kashe ba zai biya abinda yakamata. Nan gaba dai nima in Allah ya yadda zan shiga yanda kuɗin bazan dinga kashe kuɗin yanda bai kamata ba.

Eh, gardamar ƙwallon ƙafa da abun da ake yi, kun ga ni yanzu misali yanzu ƙwallon ƙafa da muke, ina kallon ƙwallon ƙafa sosai. Kuma kungiyan da nake goyon bayan su, sune Manchester United. Hakan akwai wayanda daman muke gan su kamar abokan derby, wanda bamu san nasaran su da muna so a dinga cin su.

Eh ba abu na farko da har yanzu ban ma ta ba yi baƙenan. Na farko dai ban taɓa siyan lema da kuɗina ba, ina siyan lema har yanzu ban siya ba amma tab ban sani ba yanayi amma har yanzu abu lemon da ban saba da shi ba. Kasan abinda yasa kenan ban ma da lema wanda zance wannan lema nawane shine kawai lokacin ruwa.

Abun da yasa na gan suke tafiyan zuwa wajajen shine na farko saboda ana samun damar aikin da akwai opportunity gadan. Na biyu kuma saboda wajajen dama sun yi cigaban da ƙasashen su wasu. Amma zuwan wancen wajen yana da amfani kuma yana da, yana da illa kuma yana da amfani. A cikin Ingilandi ana rasa al'adu, al'adu da su rabona.

Sai abu na na farkon da muke yi shine to sai mu duba, da koina da koina ne babu wuta ko iya wajen mu ne. Na biyu kuma in muka gama wannan sai mu kunna torchlight, hasken, hasken fitila kenan. Ko kuma wasu karan dai ko waya ne in ba fitila na kusa sai mu kunna waya. Daga cikin abubuwan da muke amfani da shi kenan in aka tafi da wutan ba zato.

Eh, na iya amfani da kwamfuta sosai sosai ma. Saboda nayi aiki a wajaje daban-daban da ya shafi yin amfani da kwamfuta. Na iya typing, na iya excel da sauran abubuwan daban-daban. Saboda haka nine wanda yake da ƙwarewa wajen amfani da kwamfuta. Kuma na yi amfani da kwamososhi daban-daban a wajaje daban-daban, da ayyuka daban-daban.

Yadda nake komawa gida bayan lokaci mai tsayi shine, abun da nake yi, sai na fara tattara kayayyaki na waɗanda nasan in na je gida zan buƙaci su. Na biyu kuma, sai na gaishe da dukkan mutanen da muke tare wajen cewa to sai mun sallami cewa to ni zan koma gida. Daga can sai na hau mota, idan wajen hawa mota sai na ɗan sai musu wani abu.

Ahh ai wanda baya shan magani sai dai wanda yake da wani ciwo babba wanda yake damun shi a rai. To sai shine wanda zai dinga shan magani kullum. Ni ban shan magani kullun kullun, jefi jefi nake sha amma maganin dama bai wuce maganin zazzaɓi ba shine daman abunda yafi damun a wannan lokacin wannan wajen. To maganin zazzaɓi nake sha jefi jefi daga lokaci zuwa lokaci.

A'a gaskiya ni ban son wuraren masu hayaniya saboda ni dama an yi wajen ma da shi a fi ana hayaniya a wani a wani corner ban so kwarkwata. In so wajajen da za a ji an yi shiru ba ba a damu damu mutane da hayaniya gaskiya. Ko a zama ma na fi son mu dinga zama wurin da babu hayaniya saboda idan ana surutu yana damunane.

Gaskiya idan zan iya canza abu guda ɗaya a duniya, ina tunanin abin da zan canza shine yanzu yadda ake mu'amala tsakanin mutane da mutane da juna. Kuma abu na biyu ma yadda ake bari ake exposing yaran mu zuwa social media. Ya kamata a ce an rage wannan abun a daina barin su suna cikin social media ko kuma a dinga masu karatun da ya kamata game da yadda ya kamata su dinga yi.

Ni a watan da aka haife ni shine watan huɗu ga wa-- um rana huɗu ga watan Nuwamba. Wa ke nan watan da aka haife ni shine watan Nuwamba. Ko kuma in ce shine watan sha ɗaya a cikin watanni. In aka bi na turawa shine watan sha ɗaya. Kusa da na ƙarshe shine watan da aka haife ni.

Gaskiya a teburi na, so ya zama wani abu wanda kawai dai saboda doya ake ci, amma ba wai abin da nake so bane. Saboda gaskiya, abincin da yake damun jikina ne, jikina bai son shi. Ko da haka, ba kurin nakan yi jefi ma ban ci tuwo ba, sai lokacin damuwa da yakan kama dai. Abun da haka nake yi.

Eh, akwai marogon sunaye ma da zan iya tunawa su Hamisu, su Jummai. Eh akwai raguwan su wannan al'adan yana da amfani matuƙa sosai saboda ta wannan al'adan ne wasu kam ake gane cewa ga--ga ranar da aka haife mutum. Kuma ya na taimakawa sosai saboda zai iya zaman cewa wasu kamma ya na sa wa a samu cewa ba za a kira mutum da sunan--ainihin sunan shi ba. Shi ne gaskiya yace in kawo kasan amma manta me ye ainihin sunan mutumin ma. A dinga kiranshi da wannan sunan ranan.

Gaskiya lokacin da na taɓa jin tsoro sosai shine lokacin da aka yi magancewa a unguwar mu cewa ana sata kuma ana shigo wa mutane har da masu na jiki ana amfani da safiya ka zo ma mutane sata. Gaskiya wannan lokacin na ji tsoro matuƙan sosai har da lokacin gashi ma nama ƙasa bacci banyi banci yanda na saba yi ba amma daga baya a cikin kwana babun ɗaya faru.

Eh, ni yana ma cikin irin zaman da nake sonyi, saboda akwai daɗin zaman. In mutum ya saba da zaman yana da kyau matuƙar sosai, inda mutum. Inda dinga zaman aka, ba zai kawo ma matsaloli a ƙafa ba. Saboda yana cikin yanayin da ake so a dinga zaman. To ni na saba da zama akan giwa sosai ma sosai ma, amma ina ma gwadayi.

Siyana, bani ko maganar da zan gira masa ya wuce shin gaskiya, ya fiye wannan an kai, mawuyayi komai akan lokacin shi, kar ya bari lokaci ya ƙubuce mashi. Saboda idan mutun yayi wasa da lokaci daga baya sai yazo yana zama damuwa. Saboda haka mutum ya yi amfani da lokacin shi, kar ya yi wasa abin da aka ce ya yi, ya yi. In ma karatu aka sashi, ya sa kanshi ya yi ƙaratun abu ne mai wucewa ba abin da ake yi a duniyar nan har abada.

Kasiyan da mukai suke saka kuɗi game da in za a yi babban biki ko wani abu kamar misali aure ko wani abu shine akan fara sanar da mutane tun lokaci mai faɗa kuma abu na biyu sai mutum ya fara tattara kuɗi yana da hawa ya sa a haɗashi hakan na zai taimaka wa mutum yadda nan lokacin ya zo ya don samu habu don zai taimaka mai wajen yin wannan ido haka ake yi.

Gaskiya a gani na, na waya wanda ta fi amfani ma ta fi kowanne shine waya. Saboda waya yanzu yana iya yin ta yin abubuwan da sauran nau'o'in masu gaisuwa aka haɗa su. Waya zai iya yin aikin rediyo, telebijin, rediyo da dukkan su ma. Saboda shi gaskiya yana da amfani sosai.

Kashi a ganina nasara ba wai shine mutum ya samu kulfa na abu amma nasara shine yace mutum yana samun cigaba ba kamar yanda yake da ba. Abubuwan da yake so ya yi, ya damfa ra cin ma manufan yin wasu a cikin su. Ni dai ganina shine nasara ba wai saboda ka yi kuɗi ko me ba amma abubuwan da kake so ka yi kadinga ganin samun kanayensu.

Gaskiya ne ba zan iya cewa cewa ga lokacin mangwaro unguwar mu ba, saboda wasu lokutan yakan zuwa sau biyu ne a shekara. Amma ina tunanin bayan ruwa ya tafi ne shine ake samun mangwaro, yanda ma su ka nuna kuma yanda ake so yanzu, yanda suke yi, yanda ake so. Saboda haka bazan ce ga takamamme lokacin mangwaro ba, amma a na samun su a wannan lokacin.

Zama a waje da yamma gaskiya yana da matuƙan mahimmanci da amfani, saboda yanda mutum yakan iya, yakan iya samun, ya kan iya samun iska mai kyau mai gyara jiki. Amma sometimes kuma zama a waje bai da amfani saboda wasu ta zama a waje mutum zai dinga abubuwan dabe bai kamata ba ko bai shafeshi ba.

Eh, bazan ce cewa ga bikin shekaran da muka fi so ba, tunda bikin mu yakan iya fara a koda yaushe a shekaru. Kuma ni tunda ni ba wanda ya cika zuwa bukunkuna bane da zan ce to ga a bikin da nake so. Ni ko wane biki dai ya mun, amma na san bikin da mutane basa son zuwa shine bikin da ya fara a lokacin ruwa. Saboda ana kan yi bikin ruwa zai iya fara a koyaushe.

Yadda ake bikin ranar haihuwa a gidanmu, a tsakaninmu da a gidanmu shine abin da ake fara tuni yana. Kun mai ranar haihuwa da ya faɗa wa kowa cewa yau ya an haihu. Sai kowa, da kowa iyayenmu ma su ke fara. Musamman iyayenmu sai su fara mai addua, su mai addu'an cewa addu'a kamar da rayuwar shi, kamar da shekarun, kamar da albarka.

Ina ganin Hani shine wanda muke ta haɗe da ta ta WhatsApp da kuma na saura da yawa. Don haka zan kaɗa muke cikin maganinta saboda inda na gani da farin cikin hake ji. Kai dai ce wanda nake so in gani yanzu kuma ban sani ba, muna yin banda duk da yake muna kusada juna amma ba ko da yaushe muke haɗuwa ba. Kike kusan bayan lokaci.

Waƙan da ake ma jarirai musamman lokacin da suke kuka ko lokacin da basa jin daɗi yana taimakawa sosai. Eh jarirai in aka masu wasu waƙan sai sai su daina kukan da suke yi. Kuma waƙan ma. Yanama taimakawa suna sa jariri yayi bacci ko kuma yayi bacci in ya ki yin bacci sai a sashi yayi bacci sai a.

Gaskiya riƙe ƙaramin shago abu ne wanda ya ke da wahala kuma kuma yana da daɗin riƙewa, sai dai yana danganta ga yanda mutum yake rikicin shagon kuma ya san abunda yake yi. Abu na farko da mutum yake guje wa a wurin riƙe ƙaramin shago shine kar ya ba da bashi, inda bai ba da bashi ba kuma yana da sun turawa ga kome da ko me zai ba shi wahala.